Nake taimakawa mutane shine ina ƙoƙarin in ga in mutane suna cikin damuwa kuma taimakon zan iya in yi. Misali taimako ne wanda na ga ƙarfina zai iya yi. In ma da ƙarfi na ne, kuɗi ko kuma shawara. To shi ne zan taimakawa mutane saboda mutanen da suke nan kusa da mu mutane ne wanda a ko da yaushe za su buƙaci taimako da kuma gyara. To shine yanda nake taimakawa matane, ina amfani da ƙarfina, ƙarfina na ƙarfin da nake da shi, da kuma in ina da kuɗi ina taimakawa da kuɗi, da kuma ilimi. In wani abu ne ya shige ma mutum duhu sai in taimaka mishi in ƙara wayar da shi.